Ni na fi son miya mai zafi saboda ya fi gamsarwa, ya fi bada abin da ake so a abinci. Saboda idan kana cin abinci da miya mai zafi shine zai gamsar da kai sannan ya baka ɗanɗano irin wanda kake so, ɗanɗano mai gamsarwa.

Eh, ina cin salati. Amma salatin da na fi so shine wanda ba a sa mai lettuce a cikin shi ba, kuma mayonnaise ɗin yaji yaji sosai sosai. An sa mashi mai da komi da komi, sannan ya kasance ya juyu sosai ba wai an juya shi rabi rabi ba.

Na fi son bikin al'adu haka, irin bikin sallah kaman ana kiranshi bikin hawan sallah. So wanda za ka an hau dawakai, ana busa algaita, ana kaɗa kalangu da ganguna. So irin wannan al'ada ina son shi sosai.